To gaskiya, zan ce bana raba kaya na da wasu. Abin da ya sa naci bana raba kaya na da wasu, akwai wayansu mutane wanda gaskiya su ba ruwan su, su, su, su za su je su ci kayan ka, ba za su zo su taimaka ma ba.

Gudun na fanka da nake so shine, zan ce na fi son gudun fanka na ya zama a namba na biyar saboda idan ya zo na namba na biyar, duk zafin da nake ji, gudun fanka ɗin zai kawo iska mai kyau ɗin da zai sa, da zai sa duka zufan da nake ji su daina.

Gaskiya zan ce to na fi son bus akan tasi, aka, na fi son bus akan ta-, na fi son, zan ce na fi son tasi wani lokaci akan bus. Bus wajen mutane suna shiga dayawa. Ma ka ga tasi, idan ka kira tasi shike bene, kai kadai zai ɗauka, ko zai ɗauko kowa ba, kuma me zai baka ciwon kai ba. Amma ka ga bus suna bada ciwon kai sosai.

To gaskiya, lokacin da nake cin abincin dare, zan ce ina cin abincin dare na da, eh, ƙarfe bakwai. Kuma idan nayi latti shi ne zan ci ƙarfe tara. Abin da ya sa nake cin abinci na haka so da in yi bacci da sauri kuma in tashi da sauri.

Eh, ina yawan kallon tauraro da, da saboda tauraro suna taimaka mun idan ina tunani za su rage mun yanda nake tunani. Saboda kuma tauraro suna da kyau kallo. Akwai lokaci ma ina ma amfani da waya na, ina ɗaukar hoton tauraro saboda ina son kallon su. Saboda tauraro suna da gaskiya, zan ce gaskiya.

To gaskiya goro a wajen mu an ce goro magani ne kuma idan an ci shi dayawa bai yi da kyau. Ni zan ce bana tauna goro saboda an na ga mutanen da suke tauna goro ka za ka ga hakorinsu, wa yansu su hakorinsu na lalacewa, hakorinsu bai da kyau. Haka yasa na daina, na daina tauna goro amma da ina tauna goro amma yanzu gaskiya na zance bana tauna wa kuma saboda ba na so.

Ina share gidanmu kullum a sa-- a sati saboda kullum ne gidanmu yake datti kuma ya kamata in dun ga sharewa. Waɗansu sai kaga za su ce suna share gidan su sau ɗaya ko kuma sau biyu. Amma ni zan ce gaskiya, ni yanda nake share gidanmu, ina share shi kullum saboda yana da muhimmanci mudun ga share gidanmu kowane rana. Amma waɗansu ba haka suke ba, sai kuga suna share gidan su sau ɗaya ko kuma sau biyu a rana.

To zan ce gaskiya ni namiji ne kuma murya na ya kamata yayi ƙarfe. Zan ce ina da ƙarfin murya amma idan ina magana ma mutane za su ce ina ihu ko kuma ba na ihu sai kaji mutane suna ce wai ni ina ihu. Amma ni na san ba ihu nake ba saboda ƙarfin murya na ne.

Gaskiya zan ce idan an tambaye ni sau nawa nake kallon wayana, zan ce ina kallon wayana kullum saboda da wayana nake amfani da shi nake aiki saboda haka zai sa ni in dinga kallon wayana kullum. Amma wasu ba sa son kallon wayarsu kullum, amma zan ce gaskiya ni ina kallon wayana kullum saboda da shi nake yin aikina.

Eh to ina amfani da jakan safe gaskiya saboda yana taimaka min in ajiye abubuwa masu mahimmanci kai su ɓace. Wayansu sai ka ji wai basa son amfani da jakkan safe amma zan ce gaskiya jakkan safe abu ne mai mahimmanci da ya ka mata mu dinga amfani da shi. To ni zan ce gaskiya ina amfani da jakkan safe ba dan komai ba saboda ajiye kaya na masu mahimmanci kai su ɓace.

Idan ina son in ƙara aiki a wurin aikina, abubuwan da nake yi shine na farko zan dinga aikina da kyau. Zan sa idan ogan na ya je ya ga aikina zai ce ina ƙoƙari. Abubuwan da nake yake nan saboda idan baka aiki ko kuma ogan ka ya ce baka ƙoƙari a wajen aiki, ba za a ƙara ma masayi ba saboda yanzu yana da mahimmanci mu yi abubuwan nan.

To, gaskiya zan ce idan zanyi charging wayana, eh ina charging ɗinshi da daddare saboda a lokaci ne bana amfani dashi. A lokaci ne nake barci. Lokacin da nake barci shine yake, shine lokaci mai kyau da ya kamata in chaja wayana saboda ba abunda zai dami wayan. Kawai wayan zai yi chaji idan na tashi da safe wayan ya riga ya cika sai in ci gaba da abinda nake yi. Haka, da daddare nake yi yawan charging wayana.

To, gaskiya zan ce abincin da yake sani jin daɗi zan ce shine shinkafa. Shinkafa abinci ne mai kyau da nake son ci kuma ina yawan cin shi a gida. Shi zan ce shinkafa shine abincin da yake sani jin daɗi kuma yana sa, kuma yana da kyau. Ina son, ina son cin shinkafa kuma Allah yazo yasa na iya dafawa. Idan ina jin, idan ina son cin shinkafa sai in je in dafa da kai. Na so da abinci ne mai kyau waje nan.

Launin jakan mu na kuɗi shine zan ce gaskiya shine zan ce baƙi. Abin da ya sa muke amfani da baƙi shine waƴansu idan suna amfani da wani kala mutane za su san eh wannan akwai kuɗi a ciki saboda za su ringa ganin kuɗi a ciki ɗin. Amma idan ka yi amfani da baƙi ko, ko yanda mutane suka sa ido ba za su taɓa gane ko akwai kuɗi a ciki ba ko babu kuɗi. Shiyasa nake am muke amfani da baƙin launi na jakan mu kuɗin mu.

Eh, zan ce gaskiya ina yi saboda yana da muhimmanci mu dinga yi. Idan ba mu yi shi ba, kayanmu ba zai zama yana da kyau ba kuma ba za-- idan mun sa shi mun fita, mutane za su ga, mutane za su, za su, za ka ga kayanmu ba zai yi kyau ba. Ni gaskiya zan ce gaskiya ina yin nawa.

To, jadawalin aikinmu shine ya kamata mu dinga zuwa aiki da safe kaman karfe bakwai haka. Daga karfe bakwai zamu fara aiki ba zamu dina aiki ba har sai karfe biyar ko kuma karfe shida na dare. Haka ne jadalin aikinmu yake kuma gaskiya zan ce yana da kyau. Mutane suna son shi sosai.

Gaskiya yanda nake tasa ayyukan da suke da mahimmanci shine na ɗaya zan rubuta su. Idan ban rubuta su ba zan iya manta su da wuri. Ko ya ko ya ya suke da mahimmanci zai iya manta su saboda ni mutum ne, ni ba roboti ba ne, ina mantuwa sosai. Haka ina so yi, ina da kayan abu masu mahimmanci na ɗaya zan ce gaskiya ina rubuta su a paper ko kuma wani waje kan manta.

Zan ce tebur ɗinmu a wajen aiki, zan ce tebur me kyau, wanda mutane za su so shi. Irin tebur ɗinmu a wajen aiki ba wani irin tebur wanda za ka gani a gidan mutane ba. Za ka ga namu yana dogo ne kuma yana yawan kare datti. Idan ya yi kwana, idan ya yi kwana awa, awa ba yi amfani da shi ba sai ka ga ya kama datti. Kuma yana, yana da dogo kuma gaskiya zan ce yana da kyau.

Burin mu a wajen aiki shine mu ga aikin mu mun gama da sauri. Mu yi aiki ma mutane, mutane su ji gaskiya aikin ya yi kyau suna so. Mu yi aikin wa mutane su ji daɗi har gobe su kawo. Idan gobe ma suna dawowa baza su dawo su kaɗai za su kawo wani abokinsu da shima yake son aiki. Burin mu ke nan mu ga aikin da muka yi ma mutane sun ji daɗin aikin sun so aikin ɗin kuma su zo suna mana godiya.

Gaskiya zan ce bana senyawa. Abin da ya sa na ce ba na senyawa wani lokaci akwai, da dai ina senyawa amma zan ce gaskiya yanzu ba na senyawa. Abunda yasa nace bana senyawa da idan lokacin da nike senyawa da abun baya man kyau a jiki sai ka ganni kamar wani sofon mutum sai sa na dena senyawa amma lo da da nake senyawa, abin yana da ɗan baya ma mun kyau a jiki shi ya sa na daina.

To, yanda sha hannuna, sha hannuna muke, yanda kowane yake sha hannu yake mana. Ba irin yanda zaka ga mutum zai zo kawai ya ba da hannu ba. Mu, ni yanda nake sha hannuna da abokina zan ce gaskiya shi yana daban, yana da daban-daban. Zamu iya sha hannu kaman mutane masu, za mu, zamu iya sha hannu yanda kowa yake sha hannu kuma zamu iya sha hannu yanda mu muka yi namu.

Eh to, idan an tambaye ni ko ina bin ka'idoji aiki ko kuma ba na bi. Zan ce gaskiya ni ina bin ka'idoji a aiki, saboda idan ba ka'idoji a wurin aiki baza mi-- aikinmu a wajen aiki ba zai yi kyau ba. Ka san ka'idoji shine yake sa aiki suyi kyau a wajen aiki kuma mutane, mutanen da suke bi yake sa aiki ba fada a aiki. Idan ba ka'idoji a wajen aiki, zanci gaskiya, aiki ba zai yi kyau ba. Haka ya ina bin ka'idoji a wajen aiki.

Gaskiya zance launin tawada da nake amfani dashi shine zance baƙi na gaskiya zan ce na fi son baƙi game da ko wanne launi. Saboda baƙi shi launi ne mai kyau kuma ya kamata mutane suna amfani da shi. Amma ban san me ya sa ba akwai wasu sai ka ga za su ce sun fi son fari wasu za su ce sun fi son wani kala. Amma zan ce a wajena gaskiya na fi son baƙi saboda baƙi shine ya hau da kayana kuma da duka abubuwan da nake yi.

Ni dai gaskiya idan zan yi magana da abokin aiki na, zan ce yadda nake magana da wuga na ne saboda na yadda wai kowa ya kamata ba kowa girman shi. Idan yadda nake ba wa oga na girma, haka nake ba ma abokin aiki na girma saboda iken.

To zan ce mutanen da suke mara mun baya zan ce gaskiya suna da yawa. Ina da mutanen da suke mara mun baya wajen aiki, ina da mutanen da suke mara mun baya agida. Amma zan ce gaskiya na gida sun fi. Aha, abokan aikina masu suna mara mun baya amma ba su sai ba. Na gida, mutanen gida suka fi mara mun baya kuma suna taimaka mun sosai a wurin aikina. Zan ce mutanen gida da mutanen abokan na aiki suna mara mun baya.

Zan ce gaskiya ni na fi son kofi saboda kofi yana riƙe ruwa kuma yana riƙe abubuwa da kyau banda shanya. Kofi ne gaskiya idan na, idan an ce in zaɓa zan zaɓa kofi saboda shi na fi son amfani da shi kuma na fi son iya na san yadda ake amfani da shi. Kuma wancan ɗayan gaskiya zan ce ba zan san yadda ake amfani da shi ba kuma zan ci ni ba na amfani da shi.

Gaskiya to zan ce ina ci da cokali kuma ina ci da hannu. Abin da ya sa na ce ina ci da cokali kuma ina ci da hannu, wani lokaci ina amfani da cokali idan zan ci shinkafa ko kuma wani abu. Wai idan zan ci tuwo zan ce ina amfani da hannu. Hannu gaskiya zan ce a wani lokaci hannun ma yafi kyau yin amfani da shi ci abinci saboda ba kowane abinci za ka ga mutum na ci ba da cokali.

To gaskiya zan ce yanda nake jin hanniya shine idan na zauna a wajen aiki sai ka ga mutane za su zo suna fara damun mu a wajen aiki kuma a wajen aikin mu ba a san hayaniya amma za ka ga mutane da yawa daga waje sai su zo suna ta surutu amma za a kira mutane masu gadi su zo su kore su. Ma wani lokaci masu gadi ba su iya koransu sosai to zan ce a haka nake jin hayaniya.

Toh gaskiya zan ce idan na iso ofis, abubuwan da nake yi shine na farko zan ajiye jakata. Bayan da na ajiye jakana sai sa kayana a caji. Saboda bayan da caji yayi, idan bai yi caji a gida zan sa kayana a caji a ofis kafin in haƙa kwamfutana in fara aiki. Saboda ah, da kwamfuta na ke aiki kuma ya kamata in dinga aiki na da wuri.

Eh, lokacin da n'fara amfani da wayan sabo zan ce tana gyara haske da kanta. Amma gaskiya baya gyara manyan da nake so. Lokacin da nake so waya ta gyara haske, za su ga lokacin wayan zai rage haske. Lokacin da nake so ya rage haske, za ka ga lokacin zai ƙara haske. Ni ma na zo naji haushi da ni na amfani da shi. Na je na kashe, yanzu nake gyara hasken wayana da kaina. Zan ce da wayana na gyara haske da kanta.

A'a gaskiya zan ce bana son buɗe taga a gida, a ɗaki. Na fi so in dinga buɗe shi a waje saboda a waje zai yi kyau a dinga buɗewa. Amma a ɗaki wani lokaci ɗaki, ɗakina na yawan duhu kuma na buɗe ba zan gan ta ba saboda wa-- ɗakina na da dahu. Amma idan na buɗe a waje zan gan ta da kyau kuma zan san me da mai zan yi da me da mai ba zan yi ba.

Gaskiya zan ce idan zan yi tafiya da ƙafa, zan yi tafiya da nisa sosai. Ban san wannan nisa nake tafiya, nake tafiya ba. Amma gaskiya ina tafiya da nisa sosai idan zan yi tafiya da ƙafa. Saboda ni gaskiya na ma saba ina tafiya da nisa. Akwai lokacin ma da na yi tafiya da nisa a gaba daya a gajiya na dawo gida, jikina ya gaya mun ranan.

Eh ina kare wayana daga wayancen abubuwan cu-- daga cutar da yawa saboda waya masu ma suna da abubuwan cuta da yake lillata waya kuma gaskiya zan ce ba na son wayana ya samu cuta saboda haka ina kare wayana sosai. Saboda idan ban kare ba wayana ya samu cuta ban dauka ni gyara wa ko kuma ku nesi wani sabo. Zan ce to gaskiya ina kare wayana daga cuta.

Idan zan koya abu sabo ko kuma sabon fashi, abubuwan da nake yi shine na farko zan, zan nema abin da nake so in koya sai in je in samu wanda gaskiya ya iya, wanda ko kuma da shi ya ke yin amfani da shi na yin kuɗi ko samun kuɗi sai in biya shi ya koya min. Saboda akwai wayan su mutane da shi suke yin amfani da shi suke nema ma iyayensu ko kuma masu, eh, gidan su hali.

Eh, a da ina rubuta kashin kuɗi a aiki. Amma yanzu gaskiya zanci ba na rubutawa, an canja akwai wanda yake rubutawa yanzu. A da lokacin da nake rubuta zance gaskiya abun yana ɗan wahala saboda ni ba mutum mai kuɗi bane, ba na san in dinga aiki da kuɗi. Saboda kuɗi gaskiya zance abu, kuɗi yana da babba matsala lokacin da an nema kuɗi babu.

To gaskiya zan ce idan zan kirga su, ina kirga su kowane sati saboda an ce dinka kirga su kowane sati don in ga ko abu ɗaya ya ɓace daga ciki ko kuma suna nan. Kuma gaskiya zan ce na da kyau mu dinka kirga su kusan kullum saboda bamu san me zai ɓace guba ko kuma me zai lalace. Akan kirgawa ma zaka iya neman wan da ya lalace akai gyara.

To gaskiya zan ce sabulun da nake amfani da shi shine sabulu mai kyau ne kuma yana da ƙamshi kuma bai da wani tsada haka. Sabulun da ne dan na yi amfani da shi na yi wan ki ko kuma na yi wanka dukan dattin daga kayana ko kuma daga jikina duk za su fita. Bana aida, bana amfani da sabulu wanda bai basu da kyau. Ina ganin ya kamata mutanen da suna amfani da sabulun kyau.

Eh, zan ce ina iya hawa keke. Na koya yanda ake hawa keke tun da nake-- tun lokacin da nake shekara bakwai. A yanzun na iya hawa keke sosai ina hawa. Amma nan bayan shekaru, yanzun zan ce ciki kwanakin baya ban hau keke ba. So da ya kwana biyu yanzun da na hawa keke saboda hakina. Ban da lokacin da zan je in hau keke amma zan ce gaskiya na iya hawa keke sosai.

Eh gaskiya zan ce ina ajiyewa, saboda yana da muhimmanci mu dinga ajiyewa. Idan ba mu ajiye ba gaskiya zai zo ya zama matsala mana. Kaman a misali idan ka ɓatar da data ɗinka kuma kana nema inda zaka mai da shi, kaga idan ka ajiye, idan ka ajiye data a baya zaka iya amfani da shi. Amma idan baka ajiye ba to ya zama matsala. Zan ce a misali hotonka da kake nema yanzu ya ɓace ki nan ah ba za ka taɓa ganin shi ba. Amma idan ka ajiye bakkop zaka iya ka, zaka iya ganinshi.

Gaskiya zan ce na fi son zaki, ba na son gishiri saboda gishiri, ina ba da gishiri na dafa abinci. Don na sa gishiri a baki sai ka ga yana azizi kuma yana yanke min harshe na. Abin da ya sa ba na son gishiri kenan gishiri yana da kyau a wajen abinci amma ka sa a baki wai kulashi. Zan ce gaskiya bai da kyau. Ya fi kyau ka dinga, ka dinga amfani da zaki saboda zaki gaskiya shi yana da dadi.